Kana kwana a gado ko a ƙasa? Eh, ina kwana a gado wani lokaci kuma nakan kwana a ƙasa. Amma mafi yawanci idan ina gida ina kwana a kan gado ne. Amma idan na je wurin aiki ya kama zan kwana a can. Wani lokacin ina kwana a ƙasa ko kuma in kwana a kan kujera. Dukdadai cewa ni ban da damuwa, duk inda na samu ma zan iya kwanta wa. Ko a ƙasa ko a gado. Duk inda na samu kaina, duk yanayin da na tsinci kaina. To na kan yi amfani da daman da na ke da ita ne. Ina da daman kwanciya a gado zan kwanta, in kuma a ƙasa ne shi ma zan yi kwanta ne.

Nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubi aƙalla guda uku a gida wanda muke amfani da shi. Muna da shi a falo, sannan muna da shi a cikin ɗakuna. Nima a cikin ɗakina akwai madubi guda ɗaya wanda nake amfani da shi.

Kana sanya hula? Eh ina sanya hula ina sanya hulan kube sannan inasa hula fikaf fesinkaf sannan ina sanya hula na sanyi ina sa hula sosai. Haka yana da kyau yana da kuma matuƙar amfani. Musamman idan ana zafin rana, nakan iya tare wani adadi daga haka. Sannan kuma hula yana ma mutane kyau sosai. Shiyasa nima nake amfani dashi.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Bana ce ga iya sa'o'in da nake kallon wayata ba, amma dai ina kallon wayata sosai lokaci bayan lokaci, ko da safe ko da rana ko da daddare. Duk lokacin da na buƙaci hakan dai nakan kalli wayata. Na Allah ko ina amfani da ita ko aƙasin haka ko na sa caji ne nakan duba in gani. Ina kallon wayata sosai. Ba zan iya ƙididdige adadin sa'o'i nawa nake kallon wayata ba. Amma abinda na sani shine ina kallon wayata sosai.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh ina karatu kafin na kwana. Na kan yi karatun litittafai ko jarida ko wani labarai haka yake da muhimmanci ko mai amfani sannan na kan yi karatu na kuma kafin na kwanta bacci.

Wa yaƙe ƙarfafa maka baya? Me ke ƙarfafa mun baya? Yayana ne shi. Sai kuma mahaifiyata da sauran yan'uwa da abokan arziki. Sunne suke ƙarfafa mun baya, suke ƙarfafa mun guiwa. Dukkanin al'amuran da nake yi. Inna matuƙar jin daɗin haka ina alfahari da su.

Kuna da wifi a gida? A'a, ba mu da wifi. Ba mu da wifi a gida, amma muna da wifi a wajen aiki. Saboda yanayin rayuwar da muke ciki, mutum ba wani ƙarfi gare ba bayan da za ƙasa wifi ka dinga amfani da shi saboda hidimanshi. Amma dai muna da shi a wajen aiki. Yanzu suna amfani da data ne kawai wajen yin al'amuran da suka shafi ni na yau da kullum.

Sau nawa kake yanka farce? Eh, ina yanka sau, farce sau ɗaya a sati. Kowanne sati ina yin ƙoƙari in ga cewa ina yanke farce na ko kuma duk bayan kwana biyar. Adadin dai kwanakin bai wuce kwana biyar zuwa sati ɗaya. Shine lokacin da nake yanke farce na. Da wani tsaftace jikina da yatsu na.

Miyaya, ka ke kiyaye kalmar sirri? Eh, ina yin duk abin da ya kamata wajen, kiyaye kalmar sirri. Ina yin duk abin da yakamata wajen ganin na ajiye su inda ba kowa zai gan su ba ko ko in bar su a cikin tunanina ko a zuciyana. Ina yin duk abin da yakamata wajen kiyaye kalmar sirri na.

Kana iya jefa dutse nesa, eh ina iya jefa dutse nesa. Nesa nesa ma kuwa. Na kan yi amfani da hikima da kuma zafin nama ake cewa ko? Wajen yin jifa shiyasa na yi jifa yakan yi nisa sosai. Na jefa ne dutse nesa.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Eh muna sadarwa a gurin aiki yanda ya kamata. Mu kan yi kokari. Duk abin da ya kamata idan mun kammala aiki mu tura shi ya sadu da wanda ya bamu aiki ko ta hanyar mota ko da mashin ko ta hanyar tura saƙo ko ta waya ko imel. Hanyoyi dai da dama da suka danganci dai tura saƙonni mu kan yi amfani da su wajen sadarwa.

Kana tauna goro? A'a, ba na tauna goro saboda wasu dalilai. Goron yana da lokacin kuma kamar yana cutarwa shi yasa ba na tauna goro. Ba na amfani da goro gaskiya.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci wanda nake rarraba mutane ko kwastomomina domin a neme ni a lokacin da ake dabukatar ta ko ake dabukatar aiki. Shi yasa nake raba katin kasuwanci na, ko domin ƙarin bayani da dai a bubuwan da suka danganci harkar kasuwanci na ko aikina ko sana'ata. Ina da katin kasuwanci kuma yana da matukar amfani a cewa duk wanda yake harkar kasuwa ko wata sana'a aka yana da katin kasuwancin shi domin sauƙaƙawa wajen neman shi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a lokacin da nake da buƙatar hakan domin yin siyayya ko kuma kai wani saƙo kasuwar idan hakan ya kama. Shine kawai, amma banda lokacin zuwa kasuwa ce ko kullum in je da sauransu haka ko in ware wata rana ɗaya da zance zan je kasuwa. Amma dai ina zuwa kasuwa domin yin siyayya, domin tambayar farashin wasu abubuwa ko kuma domin kallon wasu sabbin kaya da akawo kasuwa.

Ka fi kuzari da safe ko da yamma? A'a, ni ko da yaushe ma ina cikin kuzari ne da kasashe, bani da wani lokaci da zan ce na fi jin kuzari. Ko da yaushe ina cikin kuzari na, ko dasafe ko dayamma.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota amma ba tafiya mai nisa ba. Tafiya de a cikin unguwa haka ko cikin gari da baida nisa kuma baida irin cikowa haka ko go slow nakan tuƙa mota.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, nakan kalli faɗuwar rana da yamma. Na jin daɗin hakan, sannan da ya ƙinincewa gobe, ma zansa keganinta ta fito, ta zo za ta faɗi. Ina kallon faɗuwar rana kusan kullum ma.

Kafi son zama a birni ko ƙauye? Gaskiya na fi son zama a birni domin, babu ma yan da za iya haɗa birni da ƙauye. Birni daɓan ne, yafi ƙauye abubuwa da dama sosai. Ba za mu ma iya haɗa su ba. Akwai bambanci sosai tsakanin birni da ƙauye. Shi ya sa gaskiya, na fi son zama a birni fiye da ƙauye. In ya zama a ƙauye ne kawai idan ba'an da wani zaɓi ko ya zama dole. Amma inda akwai inda zan yi, gaskiya to na fi son in zauna a birni.

Kana kunna tsaron batiri, eh, ina kunna tsaron batiri domin ya tuna min idan batiri na ya yi ƙasa sosai. Haka yana da amfani sosai, idan mutum na amfani da waya ta hannu a ce yana da ace yana kunna tsaron batirin shi domin gujewa ɗaukewar wayar shi a lokacin da bai yi tunani ba. Hakan abu ne mai amfani. Saboda a duk lokacin da ya. Tsaron batir ɗinka yayi ƙara, za ka dubu a gani cewa ƙaran na menene. Ka ga in ka ga na batir dinka ne ba caji sai kayi ƙoƙari ka sa caji kafin lokaci ya kure.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh nakan iya gabatar da rahoto idan na same shi. To nakan gabatar da rahoto ga wayanda ya kamata su sani ko kuwa su ji da kuma inda ya kamata na gabatar da shi. Ina yin ƙoƙarin hakan. Aduk sanda na samu rahoto na ga cewa na gabatar da shi musamman mai mahimmanci wanda ya kamata sauran mutane su ji ko kuma wani rahoto na aiki da ya shafa wanda za'a iya rubutu haka na tsare tsaran aiki wanda aka yi ko wanda za'a yi.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida wanda nake yin kiyon ta. Ko ince ina da dabbobin gida ma, ina da dabbobin da nake kiwon su. Ina jin dadin hakan. Kuma haka yana da matukar amfani. Ina kiwon dabbar gida.

Kana mike jiki da safe? Eh, ina mike jiki da safe. Haka yana da matukar amfani sosai ga lafiyar jikin mu. Shiyasa nake yi ƙoƙarin ni ma ina miƙe jikina da safe sannan kuma da yana bani nishaɗi haka.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Eh, na samu nasarori sosai. Ko ince mun samu nasarori sosai game da aikin da muke yi. Mun ƙara samun jama'a masu kawo mana aiki domin tsayawa da muke yi. Mujajir ce muyi aiki mai kyau. Mun sake buɗe wasu guraren ayyuka, wa tu branches domin cigaba da ayyukan da muke yi. Kuma kullum muna ƙara samun wasu nasarori da dama. Mun sissiya wasu sababbin injina da janareto-janareto da kwamfutoci na aiki.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ni dai agarin rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a rana ce mai kyau a mako.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Eh, nakan daidaita nakan fara daidaita rayuwa nema kafin aiki, da zubar da abin da ya zo zan amshe shi haka nan, in yi amfani da shi. Haka aiki na shima in na ba shi lokacin da ya kamata domin gudanar da shi. Nakan yi ƙoƙari wajen ganin cewa na raba su da aiki da rayuwa. Ko wanne na da muhimmanci da ake bashi.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kaina daga sauro ta hanyar amfani da gidan sauro ko magani ko kuma fanka. Waɗannan su ne abubuwan da na fi amfani da su wajen kare kaina daga sauro ko daga cizon sauro da ma wasu sauran ka i masu cizon mutane.

Wanne launi bango ginin ku suke? Ehh bangon ɗaki na suna nan kalan su mai ruwan toka ne, sannan kuma shago na kalar bangon shi shine ruwan hoda da ruwan madara. Wannan su ne kalan bango, bangona na ɗaki gida da kuma shago na wajen sana'a.

Yaya kake son zama? Eh, ina son zama a kan kujera ko kuma tebur, musamman a lokacin da nake wani aiki da ya dang sha fi ko dai danganci cewa sai na zauna. Nakan zauna a kan kujera ne mafi yawan lokaci.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya yayin kwanciya ko hutu. Hakan yakan taimaka min sosai matuka in samu barci mai daɗi ko hutu mai daɗi. Ina amfani da matashin wuya sosai.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Lokacin da na farka da safiya, akan gabatar da ibada ta, sannan na je na gaida iyaye na da yan uwana, sannan na je na yi wanka, na shirya sai kuma na karya sannan in tafi wurin aikina ko sana'ata ko kuma in tafi makaranta.

Kana son bude taga a daki, eh, ina son bude taga a daki domin samun tsaftatacciyar iska da kuma guje wa zafi a daki musamman lokacin zafi. Kan bude tagar dakina domin samun sauƙin zafi idan babu wutan lantarki.

Me kake saya daga kasuwa? Nakan siya abubuwa da yawa daga kasuwa. Abubuwan amfani da dama nakan siyosu daga kasuwa. Abin dai da nasan zan yi amfani da shi ko nake amfani da shi, wanda a kasuwa ne zan same shi, so nakan yi ƙoƙari na je kasuwa domin na siya daga can.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, gaskiya ba na son gurare masu hayaniya domin hakan yakan takuramin ni kaina. Gaskiya ba na son gudumiyar hayaniya.

Wane irin kayan ɗaki ka fi so? Zan iya cewa ina son kowane irin kayan ɗaki. Duk dai wanda zai yi min amfani a ɗaki to ina son shi. Duk kayan ɗakin da ya zama na mai amfani ne, ana amfani da shi a ɗaki to ina son shi ina kuma amfani da shi.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ina son ba da kyautan abubuwa da dama, yin kyautar, kaya tufafi, kyautar waya, kyautar kuɗi, kyautar abinci, kyautar abun marmari, da kuma kayan kwalama.

Wane irin wasa ka fi so? Wasan da na fi so shine wasan ƙwallo, da kuma wasan tseren gudu, da kuma wasu sauran wasanni.

Yaya dangantakar ku da abokan aiki? Dangantakar mu da abokan aiki tana da matukar kyau. Muna da dangantaka mai kyau, muna aiki tare muna mutunci muna zumunci da juna, sannan mu kan temaki juna da shawarwari da abubuwan da suka kamata. A lokacin aiki ko kuma a lokacin daban wanda ba na aiki ba. Muna da dangantaka da alaƙa mai kyau tsakanin mu da abokanan aikin mu. Ko abokan kasuwancinmu.

Menene kake jin tsoro? Gaskiya babu wani abu da nake jin tsoro ni dai a halin yanzu. Ba wani abu da nake jin tsoro ko yake bani tsoro. Komai daidai ne.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh, na ɗora wayata a kan daidaita haske da kanta. Wayata tana wannan tsarin. Tana daidaita min haske da kanta. Lokacin da na shiga haske, takan yi, ya ƙara haske da kanta domin na ga me nake yi. Haka lokacin da na shiga duhu, takan yi duhu domin ya zama daidai da yanayin da ake so a yi amfani da ita.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace. Irin su ruwan mangwaro, ruwan gwanda, ruwan lemu. Ina shan ruwan 'ya'yan itacen da suka saba yi kayan marmari.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa na ji daɗi shine shinkafa da wake da mai da yaji sai kuma taliya sai kuma doya sai kuma sakwara da tuwon shinkafa. Sannan akwai wasu ƙarin abinciccikan ma waɗanda suke sani in ji daɗi lokacin da nake amfani da su ko lokacin da nake ci.

Wane launi jakar kuɗa-kuɗi na launin ta shi ne baƙi, baƙi ne launin jakar, jakar kuɗi na.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum yayin da na shigo gida ko na shiga ɗaki. Musamman ma idan dare ya yi, zan kwanta bacci saboda tsaron lafiya ta da kare dukiya ta. Ko kuma shago na wajen sana'a ta, nakan kulle ƙofa kullum don gudun ɓarayi kada su munsata.

Kana duban kalanda kullum? Eh, nakan duba kalanda kullum domin tabbatar da shirye-shiryen da na yi, wanda nake nasa musu lokaci ne. To, nakan duba kalanda na gani saura tsawon wana lokaci ne, wannan abun da na tsara yake yanzu. Ina amfani da kalanda kullum.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A'a, na kan yi ƙoƙari na gacewar ban ƙetare ƙafafun wani ba a lokacin da zan zauna. Na kan bi inda ya kamata domin guje wa hakar.

Yaya kake tafi? Nakan yi tafi a lokacin da buƙatar hakan ta taso ko kuwa a lokacin da na ga ya kamata in yi haka. Duk inda akan yi abin tafi, duk inda aka yi abin tafi, nakan tafa domin jinjina ga wanda yayi abun da za a tafa mai. Ina yin tafi.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da wayar hannu ta Android phone Redmi 8A wato kamfanin Redmi da ita nake amfani.

Kana jurewa barkono mai yaji. A'a, bana jurewa barkono mai yaji. Nakan guje wa hakan ma saboda yakan cutar da lafiyar jiki. Bana ma son barkono mai yaji ni.

Kuna da manufa na wata-wata, eh muna da manufa na wata-wata wanda muke taimakon kanmu da junanmu har da wasu ma a gefe. Muna da manufa sosai ba ma guda ɗaya ba.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh ina siyan kaya a yanar gizo da wasu sauran abubuwa ma daban daban. Hakan yana da sauƙi saboda wasu abubuwan ma bazaka gansu ba sai a yanar gizon. Shiyasa na kanyi amfani da wannan damar nima ta siyayya a yanar gizo.

Mene ne abin sha da ka fi so? Abin sha ɗan na fi so shine shayi, sai kuma Five Alive, sai kuma ruwa. Na ina son Coke da Fanta da cway apple peach. Akwai abubuwan sha da yawa da na fi so, amma dai wa'an da na fi so shine wa''ina. Ina son shayi, ina son ruwa, ina son Five Alive da Coke da sauransu.

Wani irin miya ka fi so? Miyar da na fi so shine stew. Ina son miyan stew. Sannan kuma akwai sauran miyan da na ke so kamar miyar agushi da miyar kuka da miyar kuɓewa sai kuma miyan alaiyahu.

Wane kayan marmari ka fi so? Kayan marmarin da na fi so su ne ayaba, abarba, kankana, gwanda, lemu, tuffa wato aful, da kuma rake, da su strawberry da su mangwaro.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Wanda yake ba mu ƙwarin gui'wa a aiki, na farko dai shine yanda muke aikin mu bisa tsari da ƙa'ida kuma muyi aiki yayi kyau,- ayaba a ji daɗi. Shine yake ƙara ba mu ƙwarin gui'wa sannan da shawarwarin manyan mu da suke ba mu wajen yadda za mu kyautata aikin mu yayi kyau. Shine yake ƙara ba mu ƙwarin gwiwa--

Kafi son kayan zaƙi ko gishiri? Gaskiya na fi son kayan gishiri akan kayan zaƙi saboda kare lafiyata da kuma sauran wasu abubuwa. Na fi son abu mai gishiri gishiri akan abu mai zaki gaskiya.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh nakan yi kuka lokacin yankan albasa amma ba ko da yaushe ba, sai dai idan ya zama na albasan mai zafi ne. Amma idan albasa ba mai zafi ba ne, bana yin kuka lokacin da nake yankawa.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin barci da rana. Musamman lokacin da bana da aiki. Ko kuma ranar hutu wato weekend. Gaskiya ina samu ina yin barcin rana sosai sosai ma kuwa.

Sau nawa kake goga haƙora? Ina goga haƙora sau biyu a rana. Da safe idan na tashi daga barci ina goga haƙora sai kuma da daddare kafin na kwanta barci. Amma ina goga haƙora saboda kare lafiyar haƙorana da kula da su. Kuma haka ya kamata ace kowa ma yana yi domin kare lafiyar haƙoransa da kula da su.

Wani gidan abinci ka fi so? Gidan abincin da na fi so shine West Point. Nan nake zuwa cin abinci musamman idan na je wajen aiki. Abincin su yana da kyau, yana da daɗi, yana da sauƙi da arha kuma suna da tsafta sannan suna kula da kostoma yanda ya kamata. A nan nake cin abinci.

Kana duba daftarin kuɗi, kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi don ganin me na ajiye kuma me nake da shi ko kuma me nake so na ajiye. To nakan duba in gani cewa ko adadin kuɗin ya kai ko ko idan na ajiye wasu kuɗi nayi amfani in duba wane adadi ne na taɓa a ciki nayi amfani da shi domin in samu in maida wannan adadin ko kuma fiye da haka ma.

Wanne app kake amfani da shi don sakonni? Ina amfani da app na WhatsApp, da Facebook, da Telegram, da Instagram, da kuma TikTok. Su ne app da nake amfani da su wajen sakonni, sai kuma email da Gmail, sai kuma normal SMS da nake amfani da shi wajen sakonni.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki kullum ma a ciki nake kwana. Ko da lokacin zafi ne, sai dai nakan kwanta a waje kafin lokacin da zan tashi in shiga ciki in kwanta. A ciki nake kwana, ba na kwana a waje.

Kana sanya bel kullum? A'a, bana sanya bel kullum. Nakan sanya bel lokaci bayan lokaci, nei ba kullum ba. Saboda yawancin kaya na ma ba masu bel ba ne. Yawancinsu roba ne sai kuma masu zaria, igiya na daurewa, ba belt ba. Amma ina amfani da belt wasu lokutan. Idan na sa kaya masu buƙatar, sai na saka belt.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Nakan yi abubuwa da yawa da yamma kafin lokacin kwana. Bayan na yi sallah, na ci abinci, nakan je ziyara wajen abokaina ko kuma in je fira wato taɗi wajen budurwata. Sannan nakan zauna haka nan na sha iska na kuma na nakan kuma yi kallo a TV ko kuma a wayata. Wasu lokutan kuma nakan tsaya na yi chatting.

Kana son kallon wata da daddadare? Eh, ina son kallon wata da dare. Hakan yana ban nishaɗi. Ina jin daɗin hakan kuma ina son hakan. Sanan na kan tuna abubuwa da dama yayin da nake kallon wata da dare.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a duk lokacin da buƙatar hakan ya kama ni. Wato idan ina da abin da zanje in siyo a kasuwa nakan je kasuwa domin siyo abin da nake da buƙata. Amma in bani da abin da nake da buƙatar siyowa a kasuwa ba abun da yake kai na kasuwa.

Nawa matashin kai nawa matashin nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da matashin kai guda ɗaya wanda nake ɗaura kaina idan zan yi barci ko zan huta. Da guda ɗaya nake amfani.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunna sanarwar apps domin sanar da ni a duk lokacin da na samu sabon saƙo ya shigo yakan sanar da ni da wuri domin na duba na ga abin ko saƙon da ya shigo. Domin samun bayanan da suka kamata ko bayanai masu muhimmanci ko wata sanarwa. Ina kunna sanarwar apps kuma hakan yana da kyau ace ana kunna sanarwar apps.

Yaushe kake cajin wayar ka? Ina cajin wayata da daddare, bayan na dawo gurin aiki na kammala duk abubuwan da nake yi. Nake yin cajin wayata idan da wuta in sa in kuma babu nakan yi amfani da power bank ɗina. Sannan nakan yi caji ma a gurin aiki. Idan cajin wayata ya yi ƙasa, hakanan da safe ma kafin na tafi gurin aiki. Idan akwai wuta ko kuma in yi amfani da fa bank ɗina kafin na gama shiryawa na karya ɗan wayana ta tayi caji.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jikina kullum domin yana taimakawa lafiyata kuma ina ƙara samun kuzari. Motsa jiki yana da kyau ace muna motsa jikinmu a duk safiya domin ƙarin lafiya da kuzari a jikinmu.

Kana koyan wata yare? Eh, ina koyan wani yare kamar Fulatanci da Turanci da Yarbanci da kuma Inyamuranci sannan kuma da yaren Kannuri, wato barebari.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci idan lokacin tashi daga gurin aiki ya yi. Nakan wuce lokacin tashi na daga gurin aiki, ina yin aiki musamman idan muna da ayyuka a ofis wayanda su kai mana yawa wanda dole muna so mu kammala su da wuri sai mu riƙa ƙara lokacin aiki.

Wane launi tawada kake amfani da shi? Na amfani da launin tawada baƙi. Da baƙin tawada na ke amfani a mafi yawancin aiki ko rubutun da na ke yi da tawada. Na fi amfani da baƙin tawada.

Ina kake ajiye makullan ku? Ina ajiye makullan mu a cikin drawer ko wardrobe ko a cikin jaka. Idan kuma ba su da yawa ko idan ba masu yawa ba ne, nakan ajiye su a cikin aljihuna. Haka na ke ajiye makullai, da na gida da na ofis.

Ya ya sa hannu naku yake? Muna sa hannu, muna sa hannu ta hanyar amfani da abun rubutu ko kuma dangwala ɗanyatsa. Haka yake, haka nake sa hannu.

Wanne launi ka fi so? Launin da na fi so shi ne fari. Na fi son farin launi. Amma akwai wasu launi kan ma da na ke so, kamar su sky blue da kuma blue ɗin da baƙi da kuma ruwan ƙasa sai kuma milk ruwan madara.

Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake koma wa gidanku? Yaya kake komowa gidanku? Ina komowa gidan mu ta hanyar hawa abin hawa kamar mota ko kuma mashin. Ta wannan hanyoyin da ke komowa gidan mu.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Ina son canza abubuwa a gurin aiki da dama kamar da kan mashin ɗin da muke amfani da shi da kuma sistem, wato computers da muke amfani da su, sai kuma wasu ƙananun abubuwan buƙata. Sai kuma muna so mu sake fenti da canja kujerun ofis da tables.

Me kake ji ranar biyan bashi? Eh, na jin daɗi ranar biyar bashi. Idan ace ni ne na ci bashinsa na ranar biyayye, na kan ji daɗi na ga cewa na biya bashi. Hakanan idan ni ne nake bin bashi, ina jin daɗi idan naga ranar an zo an biya ni bashi. Amma dai hankalina yana tashi idan ranar biyan bashi ya yi kuma ba na da abin da zan iya biya. Gaski ya ba daɗi yanayin na jin wani iri, amma duk ranar da ana bi na bashi na zo zan biya kuma ina da abun da zan biya, na kan ji daɗin hakan matuƙa sosai.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci da farko domin na samu na kammala su kafin na shiga yin wasu sauran aikace aikacen. Haka na ke tsarawa. Nakan yi su ɗaya bayan ɗaya amma duk aikin da ya fi muhimmanci na kan fara yin shi da farko ne.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo kamar kuɗi da kuma wasu bayanai masu muhimmanci da wasu hotuna haka. Nakan ajiye su a yanar gizo domin gudun kada a rasa su, inda kuma koda an rasa su da hanyar da za'a bi a ce an dawo da su. Na amfani da ajiya a yanar gizo sosai ma kuwa.

Wanne launi labulenku suke? Labulenmu suna da launin ruwan toka da fari da kuma ruwan zinari golden. Sune launin labulayenmu.

Wanne irin fim kake son kallo? Ina son kallon fim na American films kamar su irin action fim haka da war films da horror films. Sannan ina kallon irin fina-finai na Hausa da na Larabawa da kuma India. Duka ina kallon su.

Wane irin fim kake son kallo? Na san kana kare wayarka daga kwayar cuta? Eh, ina kare wayata daga kwayar cuta ta hanyar bin ka'idoji da hanyoyin da suka kamata da kuma shawarwarin da ake ba da. Nakan duba ko wayata ta samu kwayar cuta lokaci bayan lokaci domin na yi amfani da hakan in yi gaggawar cire shi.

A wanne wata aka haife ku. Aka haife ku? An haife ni a watan sha biyu, wato Disamba, 26 ga wata, shekara ta 1996. Shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyon sabon fasaha a wajen wayanda suka kawo shi kokuwa inda naga sabuwar fasaha, nakan tsaya na koya ko na yi tambaya domin samun ilimi akan abun ko kuma in je a koya mun wannan fasahar.

Kana cin salat? Eh, ina cin salat domin yana da matuƙar amfani ga lafiyar jikinmu. Yakan taimakawa abubuwa da dama. Wajen narkar da abinci da tsare mu daga kamuwa da wasu cututtuka manyan su da kuma ƙanana. Ina cin salat kuma yana da matuƙar kyau da amfani ga lafiyar jikinmu. Yana da kyau ace kowa yana cin salat ma.

Kana son abinci mai yaji? A'a, bana son abinci mai yaji, domin kuwa yana ba ni wahala. Sannan kuma yana da illa ga lafiyar jiki. Shi ya sa bana son abinci mai yaji. Ina son yaji amma ba sosai ba. Amma dai musamman abinci gaskiya bana son yaji.

Kujerun ku suna da daɗi? Eh kujerunmu suna da daɗi wajen zama saboda suna da laushi kuma suna da kyau a ido sannan an yi su da inganci. Kujerunmu suna da daɗi sosai.

Sau nawa ka ke karɓar kira a aiki? Ina karɓar kira sosai a aiki. Kusan kullum na ka ansa kira sosai a kan aiki, ko da safe ko da rana ko da daddare. Kusan kowane lokaci ana kirana ko akan kira ni a aiki.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR ta hanyar amfani da wayata. Domin tana da wannan app ɗin a kanta na duba lambar QR. To muna amfani da waya ta ne wajen duba lambar QR.

Yaya teburunku a wurin aiki yake? Teburunmu a wurin aiki kala-kala ne. Akwai wanda babban ne muna yin aiki a kanshi, wanda mu kan yanka abubuwa sosai na aiki a kai. Sannan kuma akwai tebur wanda kwamfutoci da laptops suke a kai wanda ake gudanar da aikace-aikace na aiki a kansu.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki cikin girmamawa, kullawa da sakin fuska domin na ga cewa mun fahimci juna har sun siya abunda nake saidawa ko kuma sun bani aikin da suke so na yi musu. Yana da kyau ace idan mutum zai yi magana da abokan ciniki ya tausasa muryar shi, sannan ya basu shawarwari na abin da ya kamata su yi.

Kana son-- ɗakin ka yayi haske? Eh, ina son ɗakina yayi haske sosai ma, saboda haka ni ma na sa gulufluka da yawa a ɗakin nawa. Amma idan na zo kwanciya, na kan kashe wannan hasken saboda kada ya hana ni bacci a ɗakin nawa. Amma ina son haske a ɗakina.

Kana iya yin iyo, ina iya yin iyo aruwa, ina iya yin iyo sosai makuwa. Domin na koya haka ne a wurin yayyins da abokanayina. Ina iya yin iyo sosai makuwa.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida a kullum ma. Ko jarida ta takadda ko kuma a internet. Nakan bi gidajen jaridu domin samun labarai, ingantattu masu asali da tushe. Sannan nakan ga wasu abun al'ajabi da sauransu. Ina karanta jarida sosai.

Ka fi son zama ko tsayuwa? Eh, na fi son zama a kan tsayuwa, domin na kan samu hutu sannan kuma yawancin aikin da na ke yi wasu a zaune ne. Saboda haka zan yi cewa na fi son zama a kan tsayuwa.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim domin yin kallo a can. Domin hakan samu nishaɗi sosai. Kallo yafi daɗi a ce guri inda mutane da yawa aka. Ko wa anayi ana fira, mutum kuma yana tofa albarkacin bakin shi akan abin da yake kallo ko abin da aka yi a cikin fim din.

Wacce hannu kake amfani da ita? Na amfani da hannun dama wajen yin abubuwa da dama kamar aikace-aikace, cin abinci da rubuce-rubuce. Mafi yawancin abubuwan da nake dai da hannuna na fi yi da dama, da dama nake amfani.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Na kan yi duk abun da ya kamata wajen kiyaye lafiya, ta hanyar shawarwari da likitoci suke badawa, da kuma yin rigakafi. Idan buƙatar hakan ta taso. Domin lafiya ita ce mutum, in babu lafiya babu mutum. Na kan yi duk abin da zan yi wajen kare lafiyata.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa sosai ma kuwa. Nakan rerawa kaina waƙa ko na rerawa budurwata wato masoyiya ta. Nakan rera waƙa sosai, ko in ce ma ina yin waƙa.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, ina ci da cokali ko da hannu, duk wanda ya samu nakan yi amfani da shi. Idan akwai cokali nakan ci da cokali, idan kuma babu cokali na amfani da hannuna wajen ci.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu. Musamman ayyukan da ba ni nake yi ba ko kuma aikin da ni nake yi amma aiki ya min yawa. To wasu lokutan nakan ɗauka in raba ma wasu su ma su yi koko su taya niyi. Ina raba aiki.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga domin samun iska. Sanan nakan zauna kusa da taga musamman a wajen lokacin muna makaranta ko kuma wajen wani taro haka ko a mota ne ma. Nakan so na zauna kusa da taga.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Muna aiki tare da ƙungiya daidai da daidai, yanda ya kamata. Mukan taimaka musu ta hanyoyi daban daban, su ma sukan taimaka mana da ayyuka sannan da shawarwari wayanda suka dace a bawa juna. Muna aiki da ƙungiya yanda ya kamata cikin girmamawa da mutunta.

Sau nawa kake wanke tufafi? Ina wanke tufafi aƙalla sau uku idan na je wanki sannan kuma na ɗauraye aƙalla sau biyu saboda tabbatar da cewa sun fita.

Sau nawa kake amfani da intanet? Gaskiya na kan yi amfani da intanet sosai. Zan yi cewa amfanin da nake da waya ta, to na fi amfani da intanet kusan ka so tamanin ciki. Gaskiya ana amfani da intanet sosai sosai.

Kana sanya safa kullum? A'a, bana sanya safa kullum. Nakan sanya safa mafi yawa a lokacin da ake sanyi ko lokacin damuna, amma bana sa safa kullum. Sai kuma lokaci idan zan kwanta da daddare, na kan yi amfani da safa na kwanta.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa ko a abinci ko magani ko haka nan ma ina cin tafarnuwa domin tana taimakawa lafiya sosai sosai. Tafarnuwa tana da kyau, tana da mahimmanci ga lafiyarmu. Ina amfani da tafarnuwa sosai.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Na ajiye takardun aiki ajikin safe locker ko drawer ko a cikin jaka ko a cikin akwati. Ina ajiye su inda ya kamata inda ba za su salwanta ba.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Muna amfani da machines, injina, sannan muna amfani da laptop, laptops da kwamfuta. Da su muke amfani wajen yin aiki. Akwai abubuwa da dama kala kala da muke amfani da su wajen aiki. Akwai stapler, selotape, selophanes. Abubuwa ne da dama haka muna amfani da su wajen yin aiki su kom su fancha da sauransu.

Kana zama kan gwiwa? Eh nakan zauna a kan gwiwa musamman lokacin da nake wani aiki daya kama sai na zauna a kan gwiwa ko kuma lokacin da nake goge goge a daki ko a ofis wajen aiki.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki a wajen aiki ko ofis ko kuma idan mun tsara wani guri da za mu haɗu, na kan yi ƙoƙari na je mu haɗu ko kuma mu kan haɗu a kan intanet wato social media muyi maganan da za muyi, mu tattauna batun cinikin da za muyi mu kammala. Wasu lokutan kuma su kan zo da kansu ne su same ni mu tattauna kan cinikin mu.

Kana iya ba da barkwanci, eh nakan iya ba da barkwanci ko in ce na iya ba da barkwanci sosai. Ni ma kamar yadda ni ma nake so, inga ana ba ni barkwanci. Ina jin daɗin naga cewa na yi wani abin barkwanci da zan sa mutane dariya, hakan yana min daɗi sosai. Haka ni ma idan anyi an sa ni dariya nakan ji daɗi sosai ni ma din.

Kana son cin abincin titi? Gaskiya bana son cin abincin titi, sai dai. Idan ya kama ni babu yanda zan yi, to nakan ci abincin titi. Amma na fi so dai in ci abinci a gida. Yafi hankali na yafi kwanciya da shi. Na fi samun natsuwa.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, wasu lokutan na kan raba wurin da nake a yanar gizo wasu lokutan kuma bana yin haka.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Ina yin ƙoƙari na ga cewa na samu inda na fake. Idan kuma ina gida ne, na kan yi kokari na ga cewa na zauna a ɗaki don gudun kada na fita ruwa ya dake ni a waje. Na kan yi iya ƙoƙarin da zan yi na ga cewa na guje wa dukan ruwan sama.

Rubutunka yana da kyau? Eh, na iya rubutu da kyau sosai sosai. Ina matukar ƙoƙari wajen ganin cewa idan zan yi rubutu, ya yi kyau. Hakan yana da matukar muhimmanci. Inda an kai rubutu ko da ba ka nan, wani zai iya karanta wa, ya fahimci me ka rubuta ko kuma me kake nufi.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? Eh, muna sa yunifom a wurin aiki amma ba ko da yaushe ba. Amma dai muna da yunifom ɗin zuwa wajen aiki ko yunifom ɗin yin aiki.

Wane shago ka ke, wane shago ka fi zuwa? Na fi zuwa shagon Provision inda na ke siyan kayayyakin amfani sai kuma inda na ke zuwa siyo kayan aiki.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare hakan yana bani nishaɗi sosai. Ina samun natsuwa kuma, sannan na kan ga abun al'ajabi a saman kamar yanda taurarin suke.

Me kake yi don ƙara aiki? Me kake yi don ƙara aiki? Ina yin abubuwan da suka kamata don ƙara aiki. Sananakan ba mai aiki shawara musamman aikin da idan yana da yawa akan fi samun sauƙi, samma da wanda za a ce kaɗan ne. To nakan ba da shawara cewa a ƙara aiki domin a samu sauƙi.

Wane irin ƙasa gidan ku yake da shi? Gidanmu yana da ƙasa mai ruwan brown. Kalar ƙasan gidanmu kenan. Asalin kalar ƙasan da take, shi ne kalar ƙasan gidanmu.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta sai dai muce Alhamdu lillah. Dangantakarmu da maƙwabta tana da kyau. Akwai fahimta, akwai zumunci da mutunci. Muna zama lafiya tare da maƙotanmu. Babu faɗa, babu tashin hankali. Muna zaune lafiya ƙalau. Muna girmama junanmu, mu da maƙwabtanmu.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ina magance damuwa aiki ta hanyar gyara kuskuran da aka yi ko kuma ba da shawara da kuma neman hanyar da za a bi a gyara. Don gudun damuwa ko kuma sake aikata wani abun da zai zamana akwai damuwa a tattare da shi. Nakan yi kokari sosai wajen kiyaye duk wani abu da zai kawo damuwa a aiki.

Menene abinda kake yi don nishaɗi? Abinda nake yi don nishaɗi nakan je na zauna mai fiye da da yan uwa ko abokai. Nakan yi kallace-kallace, na kan yi karance-karance sannan na kan saurari abubuwa da dama, don samun nishaɗi a tare da ni.

Ka fi son miya mai zafi ko sanyi? A'a, na fi son miya mai ɗumi. Bana son miya mai zafi sosai kuma bana son miya mai sanyi sosai. Na fi son miya mai ɗumi dai dai dai dai wanda bai yi zafi ba bai yi kuma sanyi ba.

Yaya kake magance koke-koke? Ina magance koke-koke ta hanyar ba da shawarwari ko kuma ba da taimako akan abin da aka kawo koke-koke akanshi ko taimakawa.

Kana iya tsallake igiya, eh ina iya tsallake igiya da tsalle ko kuma lokacin da ake wasanni na igiya nakan iya tsallake igiya.

Wane irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da mai na Cocoa Butter da Caro Fresh. Shine man da nake amfani da shi wajen shafa wa a jikina. Sannan gashina ina amfani da mai na Sporting Waves da kuma Two Black. Su kuma sune man da nake amfani da su wajen shafawa a gashina.

Wane fure ka fi so? Furen da na fi so shine furen plawa mai ƙamshi da daɗi. Shine furen da na fi so.

Kana fikicin tufafi? Kana fikicin tufafi? Eh ina fikicin tufafi lokaci, bayan lokaci na kan yi fikicin tufafi bada wanda yake bukata.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma guda biyar wanda nake amfani da su. Akwai rufaffe guda ɗaya, sauran kuma duk buɗaɗɗu ne, wato half shoes, sai kwaba shoe guda ɗaya.

Yaya wurin aikin ku yake? Wurin aikinmu yana da matukar kyau. Muna zama cikin mutunci da girmama juna da taimakon juna.

Wane yanayi ɗaki ka fi so? Wane yanayin ɗaki ka fi so? Na fi son ɗaki mai yanayi na dumi mai zafi ke nan. Ba na son yanayin ɗaki mai sanyi sosai.

Yaya kake karɓar baƙo? Na karɓar baƙo cikin fara'a, mutunci da girmamawa, da nuna jin daɗi da ganin shi.

Kana yin harsashe lokacin barci? A'a, ba na yin harsashe a lokacin barci.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki daga manyanmu da kuma shuwagabanninmu don ƙara nuna mana ko sanar da mu abin da ba mu sani ba.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, bana iya ɗinka tufafi, domin hakan ba sana'ata bane, sai dai in bada a ɗinka minni kaina.

Wane 'ya'yan itace ka fi so? 'Ya'yan itacen da na fi so shine mangwaro da gwaiba da lemu da kumaa. Giginya da gwanda.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Nakan yi iyabakin ƙoƙari na wurin magance matsaloli wayanda aka samu sanadiyar aiki wanda nayi ko wani yayi domin a samu maslaha a gyara, sannan kuma a san abin da za a yi domin ƙara kiyaye afkuwar haka.

Me ka ke yi da farko lokacin da ka isa ofis? Lokacin da na isa ofis, na kan fara yin shara da goge-goge sannan na gyare-gyaren duk abubuwan da ya kamata. Na aje komi a inda ya kamata a mahallin shi. Duk abin da na ga ba a inda yake, na kanyi ƙoƙari na gyara shi na ajiye shi a inda yake, inda ya kamata.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina sau biyu ko sau uku a rana. Nakan share da safe sai da dare. Wani lokaci kuma in na samu dama nakan share da safe. Wani lokaci in na samu dama nakan share da rana amma dai sau biyu nafi share ɗakina da safe da kuma dare.

Ka fi son shinkafa ko tuwo? Gaskiya na fi son shinkafa fiye da tuwo.

Yaya kake jin hayaniya? Muna jin hayaniya a kunnuwana kuma gaskiya haka yana takura mun. Bana jin dadi saboda bana son hayaniya. Kwata-kwata bana son hayaniya.

Kana shan magani kullum? A'a, bana shan magani kullum. Ina shan magani ne a lokacin da ba ni da lafiya. Shine lokacin shan magani, sai dai kuma idan riga kafi, idan wani abu ya taso da ya kamata a yi riga kafi, to na kan yi ƙoƙari na yi rigakafi ɗin ko na sha magani.

Yaushe kake cin abincin dare? Na cin abincin dare misalin ƙarfe takwas ko kuma ƙarfe bakwai da rabi.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi su biyu, da safe idan na shirya zan tafi gudan aiki, sai kuma idan na dawo da yamma na yi wanka.

Sau nawa kake share ƙura? Ina share ƙura aƙalla sau biyu. Da safe idan na tashi ina sharewa haka da daddare.

Yaya kake shirya ayyukan? Ina shirya ayyuka daidai yanda suka kamata domin su bani abinda nake so. Yanda in nayi su na gama wanda nayi ma aiki zai ji daɗi, zai ji farin ciki. Ina yi iya bakin ƙoƙari na wajen ganin na shirya aiki ya yi kyau.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci gurare daban daban nakan je na kai kayan kasuwa na, na rarraba nayi talla da sauransu.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau a inda ya kamata, bana tofa miyau a ko ina ko ko inda bai kamata ba. Kamar cikin ɗaki bana tofat da miyo haka ko da a waje ba ko ina ba, sai na samu inda ya kamata kamar kwata haka.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci da ma sauran abubuwa na ci ko na sha, citta na da amfani sosai ga lafiyar mutum.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ina shirin zuwa unguwa da kuma wasu wuraren ziyara a ƙarshen mako. Na kan je na yi gaishe-gaishe da sauransu ko kuma in je biki.

Menene burin ka a aiki? Burina a aiki shi ne in yi aiki mai kyau a yaba, a ji daɗi, a ce min na yi ƙoƙari. Sannan ni ma ina fatan cikan buri ka na da nake yi a ayyuka.

Sau nawa kake rubuta rahoton? Ina rubuta rahoton sau biyu ko sau uku. Dangane da aiki ko wane nazari, ko wane labari na rubuta rahoton.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara sosai. Ko a shayi ko zallanta haka nan ko madara na yogurt ko kuma madara na shanu. Ina shan madara sosai.

Wani gudu na fanka ka fi so. Ina fi son gudun fanka lamba biyu ko lamba uku saboda ya fi bada iska.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya, na roba ko na gargajiya wajen yin share-share da gyara wurin da muke amfani da shi, ko wajen aiki ko a gida ko kasuwa.

Wane irin tufafi ka fi so? Tufafin da na fi so sune manyan kaya, riga da wando. Sannan na so trikwata da amlace da jeans.

Yaya kake jagorantar mutane? Na jagorantar mutane cikin tautsasa, harshe da kalamai. Ina kula da su, ba na nuna bambanci. Ina nuna musu duk abin da ya kamata a yi da wanda bai kamata a yi ba.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka da safe idan na tashi domin in shirya in tafi wurin aiki. Sannan idan na ji zafi, da rana ma na kan iya sake yin wanka. Sai kuma da yamma ko da daddare shi ma na kan sake yin wanka.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi a inda ya kamata da inda ya dace, kamar asusuna na banki da kuma walat ɗayar gizo. Sannan na aje kuɗi a asusu da kuma gurin adashe. Sannan na kan ajiye kuɗi a aljihuna na ko cikin jaka.

Kana cire takalmi a gida? Eh, ina cire takalmi idan na shigo gida ko idan zan shiga ɗaki ina cire takalmi.

Kana bada shawara a aiki? Eh ina bada shawara a aiki, ta nuna ga inda ya kamata a yi ko ga inda za a yi, domin ayi aiki mai kyau. Kowa yaji daɗi, da me aikin da kostoma.

Wanne irin askirin ka fi so? Na fi son askirin wanda yake a cikin box haka, wanda yake a cikin roba me murfi. Irin babban nan, na fi son kalan shi, sannan ina son askirin na tsinke, stick one.

Kana lulluɓe wa da bargo? Eh, ina lulluɓe wa da bargo. Musamman a lokacin da ake sanyi, lokacin nafi amfani da bargo wajen lulluɓe wa.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya wajen kira ko amsa kira idan anyi mun. Wani lokaci kuma na kanyi amfani da Bluetooth ko ear piece.

Wanna irin, burodi ka fi so? Na fi so buredi slice one, ko kuma irin butter bread haka ko chocolate bread.

Menene kayan ciye-ciyen da ka fi so? Kayan ciye-ciye da na fi so akwai chips and eggs da kuma kifi sannan kwai sai kuma irin su popcorn da biscuit da su chocolate. Ina son su sosai. Da irin ice cream haka da cake.

Ka na yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa idan na ga abin da nake so. Nakan yi ciniki kodan samu sauƙi.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina yin tsaki. Musamman idan anyi abun da ya ɓata mun rai ko na ga abun da bai kamata ba ko kuma anyi abun da bai kamata ba a gabana. Nakan yi tsaki idan abun ya ɓata mun rai.

Menene lambar kumai? Albarka. Lamba ta mai albarka ita ce lamba ɗaya.

Kana shuka tsire-tsire, a gida? Eh ina shuka tsire-tsire a gida saboda haka yana da matukar muhimmanci yana kuma kare muhalli daga wasu abubuwa.

Wacce rana kake zuwa kasuwa? Eh, gaskiya ba na da ranar da nake zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa ne a duk lokacin da na buƙaci hakan.

Kana jin tsoron kwari? Eh, ina jin tsoron wasu daga cikin kwari, amma ba duka ba. Akwai kwarin da ba na jin tsoronsu, musamman waɗanda na san ba sa cutarwa.

Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi kamar yadda kowa yake jira har a zo kansa. Ni ma haka nake jira a layi.

Ka na iya hawan keke? Eh, na iya hawan keke. Na san keke domin tana kan motsa jiki da ita.

Kana kallon, inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata musamman lokacin da, haske haska ne inuwata bayyana ko kuma nake tafiya, a kan hanya, na kan kalla inuwana.

Wane launi idanunku suke? Launin idanuna farare ne da kuma dugon baƙi a ciki.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta saboda daga ita nake yin aikace aikace na, na birin aiki.

Kanaa chimma manufar tallace tallace, eh, ina cima nufar tallace tallace, dominta akane nake samun ƙarin wasu kwastamomi masu buƙatar abunda nake, nake saidawa ko nake haɗawa.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina riga gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar aiki mai kyau da faɗin gaskiya game da aikin da nake yi.

Wani irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu na sirri African Gold da kuma Gift, da irin su Dettol, Safe Tol da Family ke da sauransu.

Kuna yin wuta da itace? Eh, mukan kunna wuta da itace domin ya amfani girki, gasa wani abu da sauran su dai.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Nakan kammala aiki a lokacin da na tsara kuma nake da tabbacin cewa zan kammala shi. Musamman idan na yi alkawari, na kan yi ƙoƙari na ga na kammala aiki kafin lokacin da na yi alkawari ya cika saboda gujin samun matsala.

Wani lokaci na rana ka fi so, lokacin da na fi so na rana shine ƙaman ƙarfe daya haka, zuwa ƙarfe biyu, zuwa ƙarfe uku shine lokacin da na fi so na rana.

Mi ka ke ci a wurin aiki? Na ci abinci a wurin aiki sannan na kan wasu lokutan kuma kawai na kan ci kayan marmari ko furut haka a wurin aiki.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni aiki lokuta da daban, da kuma lokutan da zan yi aiki na kan duba saƙo aikin da aka tura min saboda kada in samu kuskure a ciki.

Wace biki ka fi so? Bikin dana fi so shine bikin aure, sai kuma bikin suna, sai bikin walima.

Wane irin kiɗa kake son ji? Ina son jin kiɗa irin na Hausa haka. Sai kuma kiɗa na sojoji, da kiɗa irin na Larabawa. Sai kiɗa na Indiya.

Me kakeyi lokacin da kakamu da mura? Lokacin da na kamu da mura ina neman magani in fara sha sai kuma nakan kauracewa wasu abubuwa da nasan zasu iya ƙara sa muran yake yin sauƙi, kamar shan ruwan sanyi da zama a cikin sanyi. Na kan ƙaurace musu.

Yaya unguwarku take? Unguwarmu tana nan, lafiya lau! Alhamdulillah! Tana nan a tsaftace, muna zama da juna cikin, mutunci da kulawa. Ba faɗa ba tashin hankali.

Ka na biyan kuɗi ta waya? Eh, na biyan kuɗi ta waya da sauran hanyoyi kuma da ake biya wajen biyan kuɗi.

Kana zuwa wurare da wuri, ko daga baya? Duk wurin da zan je musamman me mahimmanci, wurin da na san ana jira na, na kan yi ƙoƙari in je guri da wuri akan lokaci ba daga baya ba.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Ina wanke kayayyaki a lokacin da nai amfani da su, musamman kayan abinci. Lokacin da na gama cin abinci nakan wanke kayan abinci idan kuma kayana ne nakan. Sa lokaci kaman weekend haka kayan sawa na sayin saya in wanke su.

Yaya kake juri wa zafi? Ina yi kokari na jure zafi, koda babu buuta a guri ba bu fanka. Na kan yi kokari na jure ma zafi.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, bana amfani da mataimakin murya. Ina amfani da asalin murya ta ne a duk abubuwan da nake yi, kamar waya da rekodin da sauransu.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu daga wurin maigidana ko manyana a wajen aiki ta hanya da yakamata tahanyan sanar dasu tun kafin lokacin da nake so na huta yayi. Nakan sanar da su cewa ina buƙatar hutu na ko lokaci gaza daga lokaci gaza.

Ka fi son zama a kujera ko a tabarma? Eh, gaskiya ina son zama a tabarma, amma dai nafi son zama a kujera.

Nawa ne yawan danginku a gida? Yawan danginmu a gida za mu kai mu goma. Za mu kai mu goma a gidanmu.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo domin samun labarai da sanarwa da tallace-tallace da ake yi a rediyo.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina matukar son ɗaukan hotuna ko dan saboda tarihi. Ina son ɗaukar hoto sosai.

Ina kake aje hotunan wayarka? Ina ajiye hotunan wayana a cikin galari zuwa kuma kan imel ɗina. Nakan ajiye wasu hotuna musamman masu muhimmanci da kuma hoton da nake zuwa ajiye su a cikin a wajen ajiya na sirri.

Kana da sa hannu a sakwanni. Akwai sakwannin da nake da sa hannu. Akwai kuma sakwannin da suke wanda ba'a sa hannu a cikin su.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara a aiki musamman idan na tabbatar da haka abin da zanyi. Na tambayi kaina. Zan iya yin abu kaza, to haka nake samun yanke shawara a aiki.